Eh, yayi na fi son naman shanu ai. Naman kaza ba naman akuyar nan in kaci shi yanada kanni kani bana son cin naman akuya kodai naman shanu ko kaza, kaza ma in ka frying na shi, in ka dafa shi ka zo ka soya shi, kai yana daɗi ba kaɗan ba. Naman shanu in ka yi ka shi ɗanɗani, ɗanɗani, ɗanɗani, ka yi shi amma kaga akuya nan baya cika daɗi. Kuma ina cin naman kare, naman kare yana ciki man. Naman da na fi so ma kenan. Naman kare ba kamar magana, yana da daɗi ne ai. Wasu mutane suna cewa yana da ƙanne. Wasu mutane suna cewa yana cin kayan bola. Wai yana cin kayan banza, audis, yana cin bushe. Aman ni bana cika damuwa, yana daɗi in ya haɗi ba. Nama alade ma son wasu mutane suna gudan shi. Wani ma yana son fa naman aladen nan. Naman da dai na gani yana gudu ko shine kawai shi akuya bana cika son shi. Amma naman da bana ci, an ci jini bana taba cin masa. Nan dakin ba an kama maciji ne, na zuna na ci maciji, na ci maciji, na ci maciji, na gudu al'umma.

Sau nawa nake rubuta rahoto? Ai yanzu ka gane matsalar baka ce mun rahutan me ba. To in rahutan makaranta ne, nakan rubuta rahoton makaranta na ko wane bayan semester. In nayi semester zan rubuta rahoto idan kuma na ayyuka ne ko maybe zance a ayyukan da nake yi ni kullum ina rubuta rahoton abubuwan da nayi yau kuma ina da rahoton abun da zan yi a yau in na tashi da safe, a ranar ina tashi da safe. Idan kuma na gama ranar ina rahoton me da me na yi. Na iya na yi abun da na ce zan yi da safe? In kuwa ban iya yi ba, to zan correcting next wani rana. Shine rahoto abubuwa ɗaya na nakeyi ina yin rahoto su ɗaya a rana, a shekara ne. Wane abu ne da zan yi shi sau ɗaya a shekara. Kowani abun da nayi ina yin rahoto.

Yaya nike yanke shawara aiki na ɗaya ba na aiki, ammani student ne, dalibi ne, dalibi ne. To yanda nake yanke shawara a makaranta, bai sanarwa mu shawara, malami zai bada shawara. Kuma ɗan uwan ka ɗalibi zai baka shawara. Yanda nake yanke shawara, duk shawara mai kyau da an bani na ɗauka. In bai da kyau kuma na bari. Inda kuma yake sanin shawara mai kyau ne ko babu kyau shine yanayin da mutum ya fada ma shawara. Ya baka sanin mai kyau ne ko marar kyau. In ya, ban shawara ne ya ce kar nayi kaza, yayi ban kaza yayi ban dalili yaban dalili, na duba dalilin da shi. Na gani amfanin da zai mun yafi ya da abun da zai iya jawo mun nan gaba, to zan ɗauke shi. Amma kuma in abin da zai jawo mun nan gaba yafi yawa da amfanin da zai mun, na barshi. Haka nake yanke shawara a makaranta. Ni ba mai aiki ba ne, bana zama a aiki ni dalibi ne. Amma kuma haka nake yanke shawara na a makaranta. Ɗan uwa ɗalibai da kuma malamina.